Sosai kuwa. Wannan yakan haɗa da tafiya a ƙafa, a sassarfa da kuma zuwa wurare daga wannan wurin zuwa wancan wurin domin gudanar da wasu abubuwa ko domin sayowa ko kai wani saƙo. Hakan duka yakan iya zama nau'i na motsa jiki wanda yakan kasance a kullum. Maimakon mutum ya kasance ya hau abun hawa, tafiya a ƙafa mai ɗan nisa shi ma akan iya lissafa shi da cewa motsa jiki ne da mutum kan yi a kullum.

Domin gudanar da hutu, mutum yakan so ya canza wuri daga wurin da yake ko wurin da ya saba zuwa wani wurin na daban domin ganin abubuwan da da bai san su ba ko kuma ya san su amma kuma ya daɗe bai gan su ba. Hakan kan sa mutum ya samu nishaɗi na daban ba irin wanda ya saba samu a baya ba, kuma hakan zai sa ya ƙara samun wani ilimi na daban wanda in da ya zauna a inda yake ɗin ba zai same shi ba. To a lokacin hutu mutane da yawa sukan zaɓi su je wuraren da ba anan suka saba a rayuwa ba.

Wannan yakan kasance kamar sau biyu ko nace sau uku, ko kuma ya danganta da yanayi na wanda aka samu kai. Akwai lokutan da iska takan yawaita, dan haka za a samu yawaitar ƙura, akwai kuma lokutan da ba a samun yawaitar iska musamman da damuna, akan samu ƙarancin samun shara. To idan haka ta kasance, akan iya samun ƙarancin yin shara ba kamar lokacin da ake samun yawaitar iska da ƙura ko hazo ba.

Eh sosai nakan so yi amma ban fiya ɗaukar hoto nikaɗai ba. Nakan ɗauki hoto sau da dama a cikin a mutane yayin da ake gudanar da wani abu kamar a ce biki, kamar a ce taro ko wani al'amari wanda ya haɗa mutane wanda yake ba mutum ɗaya ba. So nakan so yin hoto a wannan lokaci maimakon a ce ni kaɗai ne.

Ei, nakan sanya musamman idan zan yi aiki wanda yake na ta'amalli da haske, wanda hasken ka iya taɓa mutum ido, wanda sakamakon hakan kuma ta iya yiwa hakan ya haifar da matsala, a ga kallon ko nace ga idanun, a haka mutane kan sa shi a lokacin da za su tuƙa abun hawa, babur misali ko keke, saboda iska da takan busa cikin idanun nasu wanda hakan kan iya haifar da ko dai faɗawar abu cikin idanun ko kuma haifuwar iska wadda hakan ka iya sa hawaye ko kuma har ma ya iya sa idan ya kasa tsayawa ya kalli titi da ake tafiya a kansa. A sannan kuma, aa, ga wanda suke hawar mota suma wasu kan yi amfani da shi, amma dai shi tun da tana da gilashi bai da makari sosai kamar wanda yake shi kuma a fili kamar na babur da kuma na mota ko kuma mai tafiya a ƙafa. Sannan akwai wanda akan sa shi, a lokacin, rana wanda yake shi kuwa mai duhu ne ya ka rage ƙarfin, ranar. Toh amman dai mafi aka sani wasu sunfi sashi a lokacin da za su yi karatu ko za su yi wani aikin wanda ya danganci na haske kamar masu, gyaran ƙofofi ko kuma masu ta'amalli da kwamfuta ko kuma masu yin mu'amala da waya yau da gobe.

Ah, nasarori da dama. Amma cikin wasu na-nasarorin za a iya cewa, ah, ka yi aiki ace aikin da ka yi, ah, haka ake so a yi shi. Kusan wannan yana daga cikin manyan abubuwan da za su sa ka ji daɗi. Ah, misali idan muka ɗauki ka yi aiki a biyaka, ah, biyan yakan sa ka ji daɗi. So amma lokacin ba biyan ne kawai yake abun duba ba, har da shi aikin da ka yi ɗin zai bayar da fa'idar da ta sa aka ba ka aikin ka yi shi. Ah, musamman waɗanda suke ayyuka da suka danganci ah, communication ko na ce sadarwa tsakanin wannan zuwa wancan. So idan, ah, saƙon da ake so ya fito a cikin aikin da aka bayar ya fita kuma saƙon ya isa kuma saƙon ya yi aiki, to wannan abun ya kasa-ya kan kasance mafi daɗi a wajen, ah, aiki da kuma nasarar da mutum zai ce ya samu.

Kai! Amma dai me wannan tambayar mu bugun bagware ne ko kuma wanda ya fassara abun ne ba ƙwari ban sani ba. Kana riƙe riga a aljihunka? Ta yaya za a riƙe riga a aljihu? Ina ma dai ace akwai aljihu a rigarka? So wannan sai na iya gane cewa, ei akwai aljihu a rigata, akwai aljifai ma. Amma kana riƙe riga a aljihunka? Wacce ma'ana wannan tambayar? Kai! Dariya za ta kashe mutum a nan.

Eh muna yin wuta da itace amma dai da cewa aka yi muna kunna wuta da itace. Eh mu kanyi haka musamman a gidajen da ya kasance ba a samun gas amma dai a halin yanzu yin amfani da itace ya ragu musamman ma a gidajen da suke ba gidaje ne masu yawan jama'a ba saboda amfani da iskar gas ko kuma amfani da, ah, gawayi yakan fi sauƙi sama da amfani da itacen musamman ga su masu yin girkin da kuma masu sayan kayan girkin.

A'a, bana shan magani kullum. Saboda in dai ba rashin lafiya kake yi da ita ba, me zai kai ka shan magani kullum? Sai dai idan mutum bai da lafiya ne aka ce masa ko aka rubuta masa magani kuma aka buƙaci ya riƙa sha a kullum, to wannan sai mutum ya sha kullum. Amma dai maganin da na san mutum zai iya sha a kullum a yanzu, to ba zai wuce abinci da ruwa ba.

Kafofin watsa labarai nakan yi amfani da wasu da dama. Amma dai a halin yanzu sakamakon mutane da dama sun daina amfani da rediyo, a kusan komai ya komai talabijin hatta su manyan kafafen watsa labarai kusan sun dawo a social media a yanzu. A ko da labari zan nema, na fi tafiya na social media saboda idan na jaridu kake da buƙata, a nan za ka samu a yanzu. Idan na sauraro kake da buƙata, shi ma duka sun dawo da a al'amuransu ga social media. Sakamakon a nan ne akan samu yawaitar mutane da suke sauraron nasu. A nakan tafi a kaman su BBC, a Vanguard da makamantan su ko Daily Nigeria ko Daily Trust da makamanta haka domin a bibiyar abun da nake so na bibiya. Sannan nakan binciki labari idan an kawo shi, na tara na bincika cewa wanne kafa da wacce kafa ce suka kawo wannan labarin domin tabbatar da cewa labarin akwai shi. Sannan a halin yanzu sakamakon yawaitar kafafen watsa labarai idan ba ka tsaya ka fahimci wacce kafar watsa labarai ce ta kawo labarin da kake eh karantawa ba, za ka je ka karanta labarin da ba shi ne daidai ba.

Eh, mutum wani lokacin zai fi son yin amfani da fensiri, saboda shi idan ka rubuta kana da damar ka goge abun da ka rubuta. To amma kuma yin rubutu da biro a halin yanzu dai mutum zai iya cewa kusan ya fi. Saboda shi idan ka je ka rubuta abu ba ka da haufi na cewa zai iya gogewa ko wani abu makamancin haka. Saboda haka rubutu da alƙalami a yanzu na fi son sa sama da rubutu da fensiri. Saboda shi abu kaɗan ka iya goge shi ba kamar na alƙalami ba.

Kawai ya danganta da lokaci, kamar lokacin, ah, zafi to mutum zai so ya kasance tana gudu ne sosai, ah, saboda iskar zata kasance tana yawo inda yanayin zafi zai tafi, yanayin sanyi kuma ko saisaitar yanayin ya kasance ya samu ta yadda ɗakin zai yi daɗin zama. Amma kuma a lokacin sanyi, ah, to samuwar fanka a ɗaki ma baya mun wani daɗi saboda kaga dama sanyi ake bukata kuma an riga da an samu, ah, sanyi a lokacin.

Yaushe kake kwana kullum? To wani irin kwana? Kwana da kusan kullum indai na bacci ne? To kullum ina yin bacci. Idan kuma yaushe kake kwana kullum? Tambayar dai ba ta, ba a yi ta yadda ya kamata ta fito fili a gane me ake nufi ba. Sannan indai na bacci ne? Idan sakwatance aka yi to bacci kam kullum mutum yana yin shi, yana kuma ɗaya daga cikin masu yin haka.